Yaya kake magance matsalolin aiki? Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ina magance matsaloli a aiki ne ta hanyar tattaunawa da abokan aikin nawa sai muka ta'ina matsalar ta zo kuma ta'ina ne za a iya maganin matsala. Ina magance matsaloli a aiki ne ta hanyar tattaunawa da abokan aiki na staff sai mu tattauna muga me ye janyo matsalar, me ya kamata a yi saboda a kiyaye ƙara faruwan matsalar kuma ta yaya ne za mu magance matsalar nan take saboda kar ya shafi tattalin arzikin kamfanin mu.